Aikin da na fara yi na farko wanda na samu kuɗi, aikin internet ne. Harkar internet ne haka, ina yin account haka kamar su Instagram account, Facebook account. Inayi ina siyarwa haka ina haɗa followers ina ƙarawa mutane mabiya haka da yawa a ciki to a lokacin ina amfani da wani hack tool ko kuma insta app, zan yi tasks haka a ciki suna ba ni coins to sai kuma ka sa sunan wanda kake so a ƙara wa mabiya, sai a ƙara mai. To ina sayar da coins in haka, ina ƙara wa mutum mabiya sai ya biya ni. To shine aikin dana fara yi kuma lokacin shekara ta baifi sha huɗu ba haka, na fara irin wani abun, na fara wannan abun saboda lokacin shekara ta batafi sha huɗu ba sannan daga farko irin ina yi a hankula a rana baifi in ɗan samu dubu ɗaya ba haka. Wataran ma sai kwana biyu sannan in samu dubu ɗaya. Kuma bayan na daɗe ina yin abun haka sai ka ga a rana ma zan iya samun dubu goma saboda gugewar da na samu a kan yi abun. A ɗan ƙanƙanin lokaci zan iya haɗa abun da zai ba ni har dubu goma ba kamar na da ba sai na yi kusan kwana biyu ma kan in haɗa dubu ɗaya.

Ai yanzu na'urar da tafi amfani a wajen mutane itace, na'urar waya waya ba wayar hannu, waya ta hello ita ce tafi amfani saboda yanzu mutum za ka iya ka ce mai ba zai ci abinci ba indai za ka ba shi waya. Amma yanzu mutum ka ce mai za ka karɓe wayar shi, ayy ka haɗa shi da tashin hankali ranar ran shi ya yi dubu sai ya ɓaci. Saboda yanzu komai ya koma, ya koma waya. Harakar mutane waya, komai waya, komai duk wasu abubuwa sun komai social media harkan internet, shiyasa waya yanzu tai tasiri a cikin al'ummar mu. Saboda komai ya koma harkan social media. Yanzu abubuwa su online ake yi, ko order za ka saya abu haka za ka yi online. A kawo ma hae gida ba tare da ka sha wahala ba. Za kai waya da abokanka da komai hidima ka kalli duk abin da kake so a waya. To shi ya sa yanzu waya gaskiya ta fi na'urar da tafi muhimmanci a wajen mutane kenan.

Ina magance matsaloli a aiki ta fuskanta ita kanta ya matsalar take. Me ya faru? Me aka yi ya sa hakan ya faru? To in na fuskanci abubuwan da aka yi haka yi ya faru, sai kuma in duba in ga a baya irin wannan matsalar ta taɓa faruwa ko kuwa ba ta taɓa faruwa ba yanzu ne ta faru. In ta taɓa faruwa, sai in duba wane hanyoyi aka bi aka magance matsalar nan da ta faru a wannan lokacin. Ko kuma ba ta taɓa faruwa ba to sai in duba in ga irin ta makamancin irin ta ta taɓa faruwa ko kuma sai in duba in ga a wani wajen an taɓa samu irin matsalar nan. In dukka babu ni ne sabuwar matsala ce zan magance ta. To sai in ɓullo ta, ta gyara. In duba in ga me ya faru, me ya sa hakan ta faru. Har in fito da matsalar da hakan ta faru sannan in gyara, gyara me ya faru a wajen.

Mashin mai, eh, ɗaukan fasinja ana ce mai adai dai ta nake ce mai mai ƙafa uku saboda yana cin mutane uku a baya sai yanzu da wani sabon ya fito suna sa sit a gefen gaba, guda biyu haka. Amma dai yawanci mutane uku ake sawa a baya. Yana da saurin zirga zirga haka, ba shi da wani shan mai haka kuma ba wai gudu ne da shi can ba amma dai dai dai dai za ka iya tafiya wannan ko don zuwa makaranta ɗiban ɗalibai. Haka kuma yana da sauƙin biya ba kamar sauran motoci ba. Tunda shi mai kaɗan yake ja kamar normal mashin man shi yake ja toh ba za su yi tsada ba. Zasu sa kuɗi haka kaɗan to shi yasa yake da daɗi mashin ɗin ana ce mai adedaita ganshi yalo haka, mai ƙafa uku, tricycle haka. To shi ne adedaitan da nake hawa mai ƙafa uku wajen sintirin makaranta da zuwa gidaje, ah, sifiri dai haka.

Yin amfani da taswira na da daɗi saboda akwai ranar da zani wani taro a wajajen Badawa Layout na wajen Nasarawa. To ban san wajen ba sai na sa a taswira, kuma na san zatayi aiki a wajen, ta kai ni kuma har wajen. Na ji daɗin abun, na ji daɗin lokacin nan sosai saboda wajen ba mutane da yawa ne suka sani ba kuma in ka fiye tambaya like za'a yi zargin ko wani abun za ka yi ko wannan to taswira ta nuna mun wajen na tafi direct ba tare da na tambayi wani ba. Inda kuma taswira bata aiki gaskiya a wajajen mu na Kano, wajajen cikin gari lunguna haka. Taswira bata aiki a nan wajen, saboda ko ka je dole ta ɓatar da kai zata iya shiga da kai lungu ko marar bullewa da wannan haka. Saboda su suna da lunguna lunguna ne cikin gari haka sosai shi yasa taswira batafi yin amfani a cikin gari ba amma wajen gari inda suke da kwalta da komai taswira na da daɗin amfani sosai.

Yacca yanayin unguwar mu take da yamma yara suna fitowa suna yin wasa abun sha'awa yara ne suke fitowa suke wasa. Zakaji suna ta ihu, suna ta 'yar gala gala, suna jin daɗinsu sosai. Rin like za ka zauna ma kana ta kallon su suna ta abubuwan su ka san kana kallon yara suna wasa abin sha'awa ne sosai sosai. Sai yara ne suka fi fitowa saboda da yamma su kuma, ma'aikata wan da suka je kasuwa manya haka da suka je kasuwa suna dawowa. Yara 'ya'yan su suna masu "sannu da zuwa baba, sannu da zuwa baba". Suna zuwa da gudu suna sannu da zuwa sannu da zuwa, iyayen su sun dawo daga wajen aiki. To gaskiya da yamma dai yawanci haka gari yake. Sannan an je makaranta kuma yara haka sun dawo daga makaranta. Sun ɗan dawo kan a yi sallar magariba kuma a shiga gida. A ci abinci kan a yi isha kuma a kwanta bacci. To wannan lokacin in yara suka dawo daga makarantar islamiyya suna ɗan yin wasanni haka a waje.

Yanayin yadda riƙe ƙaramin shago yake yana da wuya gaskiya sosai saboda in like kana da provision haka in da ka ke sayar da kayan abinci su waye ƙarami haka to. Kuma ƙaramin shago ne ballantana ma ka ɗauko mataimaki. Dole kai kaɗai za ka shiga shagon nan ka ringa siyarwa da aaah customer kaya wanda ya zo siyan kayanshi. Kai zaka zo kana sayar mai koma kai za ka rin ga yi saboda ƙaramin shago ne kuma mutane za su yi yawa su zo ba ma su da space har customern kasu fara tafiya. Saboda in sun zo ba a sallamar su da wuri ba ka mataimaki. Saboda kai kuma ai ƙaramin shago ne ba baka da wannan ikon da za ka iya ɗauko wani wanda zai ringa taimakama har ka ringa biyan shi a cikin wannan kuɗin nan da za ka samu na ƙaramin shagon. Saboda ƙaramin shagon ba lallai ya ba da wannan kuɗin da ake buƙata a cikin shi har ka biya wani, sai dai kai ma kawai dai ka yi abinka ka gama kaɗan yi amfani da ɗan kuɗaɗen ka dai ka wuce wajen. To shi ne ƙalubalen dai da ake samu a ƙaramin shago.

Yacca muke koyawa tsofaffi amfani da waya gaskia akwai wahala saboda daga kallon screen ɗinma zakaga suna mammotsa idonsu sabodahaske to dole sai ka sa musu abin kare haske a kan wayar wanda zai rage haske duk da ka rage hasken duka. Sannan kuma basa ganin rubutun sosai ka ɗan ka ɗan sai ka ƙara girman rubutun. Sannan dai ita zata daddana wayar ta sha shafa. Me shafa ce, me latsa latsawa ce. To sau tari ma wani abun sai dai ta miƙo mata ce ta ce sa "Nemo mun kaza a wayar." Sai ka bata ka danna mata dama kira ne kawai ta fiye yi da shi. Zata ce "Nemo mun namba kaza." In ka nemo mun namba kaza sai ka danne mun ka kira mun ka bani. Su sun fi son kawai su ji murya amma basu fiye wani amfani. Haka za ka koya musu abu ka maimaita, ka maimaita, ka maimaita amma ina ba za su ɗauka ba. Su dai kawai gwanda in kana nan su ce "Nemo mun abu kaza." In sama "Nemo mun kaza, nemo mun kaza ka kunna mun inyi kaza." Su kawai ka kunna musu ka wasu su yi takalla suna amfani da shi a haka.

A garin Kano muke zama, saboda garin Kano yana da daɗin zama. Kano ko da mai ka zo an fi ka, to garin Kano muke zama. In ka ce Kano Kano akawo ka Kano, ko a ina kake za a kawo ka Kano. Za a kawo ka cikin Kano, garin Kano. A Kano muke. Komai in Kano ta tsakiya a Kano muke. To, duk inda ka tambaya ko ma ina ne, ko wane gari ne kace a kawo ka Kano. Ko wace ƙasa ce kace a kawo ka Kano, to Kanon dai Kanon ne. A Kanon muke, Kanon muke. Kano ta dabo ci gari. Kano ko da me ka zo an fi ka. Mai dala da goron dutse, kaikayi, ita take da takasakataka, buga gaden ƙaya, duka wuya, adama, ƙofar ruwa, mazugal, wamban Kano, ta mata, nasarawa, ɗan agundi, na isa. Waɗannan su ne kofofin Kano duka. Da ta mata, nasarawa, ɗan agundi, na isa, takasakataka, ta kabuga, ta gadon ƙaya, da duka wuya, da adama, da ƙofar ruwa, da mazugal, da wamban Kano, da ta mata, da ta nasarawa, da ta ɗan agundi, da ta na isa. Duka kofofin nan muna da su a Kano.

Shawaran da zan ba wa kaina like da, ah, kamar misali yanzu lok-- eh, zan dawo shekara ashirin, shine zan natsu. Fa in fara sana'a tun a lokacin, fara fahimtar rayuwa tun a lokacin, in ringa tunani da ya wuce shekaruna irin na tunanin manya. Sannan kuma in san abokan da zan ringa zama da su saboda a lokacin shine lokacin da abokai za su ringa jan ka. Abokanka halin ka duk abin da akaga abokanka na yi shine halin ka. Sannan zan ƙarfafa wa kaina gwiwa akan sana'ata da nake yi a wannan lokacin. Sannan zan san abokan da zan yi rayuwa da su da wanda za mu rinƙa zama muna yin, ah, maganar shawara da su. Sanin zan ringa neman shawara daga manya sosai da sosai wanda suka girma suka wuce wannan ɓangaren. Shawaran su yaya sukayi suka wuce wannan ɓangaren. Sannan kuma da yawan yin addu'o'i, addu'a akan wannan abun nan da ya faru haka. Akan wannan Allah yasa mu yi ƙuruciyar mu cikin alkhairi da natsuwa. Sannan Allah ya mana aziki mai yawa mai amfani.